Na fi son abin sha da na kayan marmari na itatuwa saboda ya fi lafiya da, eh, sa jiki kuzari. Babu sinadarai na da zai cutar da lafiyanka. Abin sha na kayan itatuwa ya fi daɗi da zar garɗi a baki.

Mukan kare kanmu daga sauro ta hanyar yin feshi, ta hanyar kwana a gidajen sauro, ta hanyar kawar da bola da kuma sare ciyawowi da ke kusa da inda muke muhallan mu. Da kuma rage ƙazanta da ke kusa da muhallan mu da muke ta hanyar tsaftace shi sabida rage zaman sauro a wuraren da kuma yin riga kafi a kai a kai domin kare kai daga sauro.

Kowane ƙarshen sati shine lokacin da ake wanke kayayyaki na bisa ga a yin sati gaba daya na amfani da su. So zan wanke domin tsaftace su da kuma shirin sabon sati da za mu shiga. So kowane ƙarshen mako shine lokacin da na ya fi dacewa na wanke kayayyaki na domin babu wasu shunguloli kamar makaranta ko zuwa wajen aiki a ranakun ƙarshen mako domin shiryawa sabon mako mai kamawa.

Eh, ina iya gabatar da rahoto. Domin gabatar da rahoto yana daga cikin ayyukan da nake yi a yau da gobe. Ina iya gabatar da rahoto na taruka, na, na buga a jaridu da kuma shafukan yanar gizo, na, eh, sadar zumunci. Gabatar da rahoto yana matukar burge ni, eh, yakan bani kar-ƙarfin gwiwa na sanar da duniya abin da yake faruwa da kuma abin da idona ya gani a matsayina na shaidan gani da ido.

To, a shekara na fi son lokuta na hawan sallah. Lokuta na bukukuwan sallah yakan ƙayatar da ni saboda al'umma kan sada zumunci a yi ta alƙairai, kowa zai yi shiga na sabbin kayayyaki da kuma ana cikin farin ciki da annashuwa. Wanda hakan yana ƙara danƙon zumunci da haɗin kai tsakanin al'umma wanda yakan kawo zaman lafiya da cigaban al'umma a ko da yaushe. Wanda hakan yana ba ƙarmin gagarumar nasara bace ga al'umma domin yakan kawo zaman lafiya mai wanzuwa cikin al'umma gaba ɗaya.

Eh, ina iya tsalle da igiya domin motsa jiki. Domin motsa jiki, ah, bisa tsalle da igiya yana ƙara lafiya musamman na ƙafafuwa da kuma wajen rage ƙiba na jiki. Wanda shi rage ƙiba yana da alfanu sosai domin kare lafiya na jiki da da zuciya. Wanda yakan rage kitse a jiki na ɗan adam da domin rage masa kamu-- eh, haɗarin kamuwa da ciwon zuciya ko na hawan jini da dai tsawonsu da kan iya cutar da lafiyarsa. Wanda tsalle da igiya yakan taimakawa wajen rage ƙiba sosai kwarai da gaske.

A gaskiya nakan yi cajin waya na ne idan, eh, naga cajin ya sauka da kaso hansin. Domin ban cika son na bar waya na babu caji ba. Sabida, eh, komai na iya faruwa. Wani uzuri na iya faruwa, ka fita ka bar gida wayan ka idan babu caji sai ya zama ba zai yiwu a samu a tattauna da kai ko a sameka wanda kuma hakan yana da matuƙar hatsari. Domin waya ya zama wani jigo ko ginshiƙi a rayuwar mu, na. Sada zumunci da kuma sadarwa a tsakanin al'umma. Wanda a ko ina kake za a ƙira ka kuma a sameka a tattauna da kai idan ma wani matsala ne a ba ka mafita. So, barin caji a waya yana da matuƙar mahimmanci. Nakan yi cajin sa idan na ga kaso hansin ya sauka.

Eh to, a gaskiya naƙan haduwa da abokan ciniki ta ɓangarori da dama. Eh to, a gaskiya naƙan haduwa da abokan ciniki ta ɓangarori da dama. Abokaina na tallata kasuwanci na ga abokansu, ƴan uwansu da abokan mu'amala. So, su kuma sai su zo same mu domin mu kulla ciniki tare da su. Ta kafafen sada zumunci na zamani kuma tallace-tallace na da madar haɗa mu da mutanen kirki da kuma abokan cinikayya da dama. Bisa yanayi na zamani za su iya tattaunawa da mu ta kafafen WhatsApp da Facebook mu tattauna da su mu kuma tura musu kaya a duk inda su ke a faɗin duniya.

Eh, na kan saya kusan dukkanin kayan amfani na na yau da kullum daga kasuwa kamar abinci, ababen tufafi, eh magani, eh kayayyakin makaranta, wayoyi, ababen amfani na yau da kullum. Kusan dukkan kome na kan saya daga kasuwa, na kan samu a kasuwannin da muke suke a nan. Kasuwa na da matuƙar eh faɗi, dukkan wani ɓangare na rayuwa za ka same shi. Nama, kifi, madara, nono, ƙwai, eh kaji dukkaninsu za ka same su a kasuwa. Kuma na kan saya daga kasuwa domin amfani na na yau da gobe wanda yakan taka muhimmiyar rawa wajen tafiyar da al'amurana na yau da kullum.

Eh to gidanmu muna da ƙasa ne na yashi wanda yake a matsayin ƙasa da wajen yake. Ƙasa ne na yashi wanda ake iya amfani da shi wajen gine-gine da zai sawron su. Domin muna kusa da kwaruka, so wajen ya kasance anguwar na cike da yashi wanda gaskiya ruwa yakan iya tafiyar da shi gidan ana lokacin damuna.

A gaskiya na fi son AC a kan fanka. Domin AC ya fi sanyaya, eh waje musamman ɗaki ko wajen ɗakin taro ko na karatu ko bankuna kuma manyan ma'aikatu hakan sun fi amfani da AC domin sanyaya waje akan fanka. AC ya fi matuƙar tasiri wajen sanyaya waje musamman a lokacin zafi wanda yakan rage zafi sosai wanda hakan ke taimakawa jikin ɗan adam. Domin yawan zafi yakan jawo cututtuka da kuma haɗari ga rayuwar ɗan adam kamar hawan jini da ciwon zuciya da dai sauransu. Bisa yanayi na zafi sosai amma AC yakan sanyaya sosai da sosai.

Eh, a ko da yaushe nakan yi ƙoƙari idan an fidda, eh, sabun shirye-shirye a kwamfuta, nakan sabunta shi domin kwamfutana tayi aiki cikin sauri da, ehm, ƙwarin gwiwa da kuma cikin sauƙaƙawa. Domin sabunta shirye-shirye a kwamfuta yakan bawa kwamfuta damar yin aiki cikin sauri da kuma kwancin hankali da ya kamata. Wanda hakan, eh, yakan sa yayi aiki sosai da sosai.

Eh, kujeru na da nake amfani da su suna da daɗin zama matuƙa ƙwarai da gaske. Sabida kujeru ne na alfarma wanda na yi su cikin, an yi su da kayan aiki nagartattu wanda kuma na alfarma ne sosai. Yana da daɗin zama ga laushi, ga taushi ga kuma daɗin zama a ko da yaushe. Sannan ko da na yi manyan baƙi nakan basu sauƙar su a kujerun ba tare da na ji kunya ba.

Eh, a ko da yaushe gaskiya na saba da ƙetara ƙafafu lokacin da zan zanna. Sai dai a wasu lokutan nakan kiyaye musamman idan na kai ziyara kamar kotuna ko wasu wurare makamantan haka wanda ƙetara ƙafafu yakan zama laifi babba. Da waɗannan lokutan ko wannan wuraren nakan yi ƙoƙari na kiyaye ba na ƙetara ƙafafu. Amma idan ina zanne a gida ko wajen sana'a ko makaranta nakan ƙetara ƙafafu lokacin da zan zanna domin hakan ɗabi'a ta ce.

A gaskiya na fi son tufafin siliki saboda yakan kasance mara nauyi sosai da kuma taushi fiye da na auduga a wajena. Nakan yi amfani da shi kwarai da gaske. Domin nakan iya tuna cewon tufafin siliki, yakan kasance kusan kaso casa'in da biyar na kayayyakin sakawa na saboda yadda nake son shi. Domin laushinsa, taushi da kuma, eh yadda yake da kyau a ido. Idan ka saka yakan min kyau a jiki. To na fi son tufafin siliki akan na auduga a ko da yaushe.

Eh, nakan ajiye takardun aiki cikin fayil-fayil domin adana su a kodayaushe. Idan kuma ayyukan su kai yawa yadda dole zan taho da takardun aiki gida, nakan saka shi a cikin jakana na zuwa ofis. Domin bashi kayayya na musamman, kada wani abu ya same shi kamar ruwa ko wani yasaci ko wani abu makamancin haka. Domin takardun aiki yana da matukar muhimmanci wanda ɓatansa ko wani matsala ya faru da shi yakan iya jawo mutum ya rasa aikinsa. Wanda hakan kuma na da babbar illa ga rayuwa a matsayina na matashi. Domin nakan bawa takardun aiki muhimmanci ƙwarai da gaske wajen adana su yadda ya kamata domin gujewa samun matsala a tattare da su.

A gaskiya na kam ba da mahimmancin zuwa wurare da wuri, akan naje daga baya. Domin zuwa da wuri yana da, nuna kana muhimmanci lokaci, kuma kai mutum ne mai, eh, mai ƙa'ida da kuma bin doka da tsari. Domin zuwa wuri da wuri, yana ƙarawa mutum girma da kima a idon al'umma. Domin ya kan nuna cewan yana da tsari da kuma bin doka yadda ya kamata. Wannan kuma aka ake buƙatan ɗan adam ya kasance, mutum mai bin ƙa'ida wajen zuwa wurare akan lokaci. Zuwa daga baya yana, idan ba'a cikin wani uzuri ba, yana nuna cewan mutum baya mahimmanta lokaci a cikin lamuransa.

Eh, ina cin citta a abinci. Domin citta na ɗaya daga cikin sinadarai da suke da daɗi wajen sarrafawa cikin abinci. Yakan ƙara wa abinci, ehm, daɗi da kuma, eh, ɗanɗano mai ma'ana wanda yakan temaka ƙwarai da gaske wajen. Rage mana mura da kuma kariyya daga sanyi da sauran cututtuka. Wanda citta yana da sinadarai na musamman da ke ƙara lafiya ga jikin ɗan adam. So cin citta a abinci yakan zama min kamar ɗabi'a wanda a koda yaushe nake yi. Idan babu citta a abinci, ba na iya cin abincin. Sai da citta in ai abincin domin yana da ƙarin lafiya. Da kuzari na jiki a koda yaushe.

To nakanyi amfani da mai na Freesia. Freesia na fi yarda da amfani da shi domin na fi tsawon sama shekara goma da shi nake amfani da shi a matsayin mai na shafawa na jiki. Domin mai ne na Vaseline wanda baya da wani haɗe haɗe haɗe da yawa da zai illata min fata na jiki. Wanda na kan yi amfani da shi domin ya sawa fata na da laushi da taushi ba tare da ya canja launi ko wani kama a jikin fata ba.

Sadarwa a wurin aiki yakan faru ta hanyoyi da dama, kamar amfani da saƙon email da kuma amfani da group na WhatsApp da kuma sadarwa ta hanyar irin waya ta wayar tangaraho da kuma ta tura ɗan aika wato messenger. Wanda dukkan wannan hanyoyi ne na sadarwa a wurin aiki domin samun tafiyar da ayyuka yadda ya kamata cikin nasara da ƙwarin gwiwa da kuma cigaba mai ɗorewa. Domin sadarwa a wajen aiki yana da matuƙar mahimmanci domin samun ɗorewan aikin da kuma tafiyar da shi yadda ya kamata. Wanda ginshiƙi ne babba a wajen aiki. Domin idan babu sadarwa a wajen aiki, to aikin ba zai tafi yadda ake so ba.

To ni dai a nan a Gombe, gidan abincin da na fi so shine gidan Biski. Sabida yanayin abincin su, sukan yi shi cikin, eh, a yanayi na al'ada, lamuna, eh, na arewacin Najeriya. Gidan Biski Restaurant suna ƙoƙari ƙwarai dagaske wa jen yin abincin gargajiya da na kuma na zamani. Bisa, la'akari da yadda suke da tsafta da kuma karrama kwastomomin su, wanda hakan yake sa na fi son zuwa gidan abincin su a ko da yaushe.

Mukan juyo zafi ta hanyan amfani da winduna da ƙofofi mu bassu a waje domin iska ya shiga ko kuma ta hanyar wutar lantarki, bisa kunna fankoki da kuma na'urar sanyaya ɗaki wato AC. Waɗannan hanyoyin su ne hanyoyi na da zamu iya jure wa zafi da kuma mu kwanta a gindin bishiya- bishiyoyi domin yakan ba rage zafi na jiki da kuma yin fifita a ko da yaushe na mafifici. Wannan ma shi ma wani hanya ne da ake iya juye wa zafi a yanayin da yazo.

Eh, na kan iya zama kan gwiwa. Zama kan gwiwa yana da matuƙar muhimmanci musamman wajen sallah. Inda hakan ya sa dole na iya zama a kan gwiwowi na. Wanda kuma ko da wajen motsa jiki da sauransu, zama kan gwiwa munayinsa a yau da kullum. Domin samun ƙarin lafiya na jiki da kuzari. Domin motsa jiki na da matuƙar muhimmanci ga matashi, da shi ma zama kan gwiwa yana da matuƙar muhimmanci domin yin sallah da kuma wasu lamura na yau da kullum.

A gaskiya na fi son amfani da fensir kan amfani da alƙalami. Domin amfani da fensir yana da matuƙar amfani domin idan nayi kuskure nakan iya goge shi da kilina. Wanda hakan na da matuƙar mahimmanci amma wanda hakan ba zai yiwu da alƙalami ba. To shi ya sa na fi son amfani da fensir domin ko da na yi kuskure zan iya goge shi ba tare da na ɓata jikin takarda ba. A matsayina na ɗalibi mai koyo, kuskure yakan iya zama wani abu na al'ada a ko da yaushe, so nakan yi amfani da fensil domin gujewa kuskuren ya bayyana.

Eh, a gaskiya na fi son zama a doguwar kujera yadda zan iya miƙe ƙafafu na da kyau yadda ya kamata. Wanda hakan ya zama mini al'ada domin a ko da yaushe haka nake yi, zama a kan doguwar kujera da miƙe ƙafafu na yakan bani ƙarin lafiya da kuzari da kuma natsuwa daga natsuwa ta musamman a koda yaushe.

Eh, a ko da yaushe na kan kulle ƙofa a kullum domin tabbatar da tsaro na jiki da kuma na muhalli. Domin kulle ƙofa yakan hana shigowan ɓarayi da kuma ababe na cutarwa kamar Macizai, Kunamai da kuma ababe na cutarwa kamar sukari marasa lafiya ɓeraye da de sauransu. Wanda hakan yana da matuƙar mahimmanci domin rashin kulle ƙofa yakan jawo asarori da yawa, wanda wataran yakan iya kaiwa ga wasu mugaye su shigo su cutar da kai da ka iya kaiwa ga asarar rai. Wanda kulle ƙofan a kullum shi ya fi dacewa domin tabbatuwar tsaro na lafiya da dukiya da kuma muhalli a ko da yaushe.

Mukan inganta aikinmu ta hanya bita da taruka da kuma wayar da kai da kuma horon aiki a koda yaushe domin ƙara inganta aiki. Wanda waɗannan abubuwan sukan ƙara mana sani yadda zamu iya inganta ayyukanmu na yau da kullum. Wanda hakan kan taimaka sosai domin ingantuwan aiki. Wanda yana da matuƙar tasiri domin aiki ya zama ingantacce yadda da kuma nagarta yadda ya kamata. Wanda rashin yin hakan na iya jawo aiki ya rasa inganci da kuma nagarta da yake da shi. Domin bita da taruka da kuma wayar da kai yana jawo ingantowan aiki sosai da sosai.

Eh, nakan riƙe lema lokacin ruwa domin kare kaina daga dukan ruwan sama. Wanda dukan ruwan sama yakan haifar mini da zazzabi mai zafi. Wanda domin kare kaina, nakan riƙe lema domin kare lafiyana da tufafina daga dukan ruwan sama a ko da ya ushe. Domin bawa kaina kariyar da ƙarin lafiya. Lema na matuƙar taimakawa a lokacin ruwan sama. Domin da ba don lema ba, zai kasance a ko da yaushe ruwa yayimin duka, zan kasance cikin zazzabi da rashin lafiya. Wanda hakan kan iya haifar mini da cututtuka wanda ke iya kaiwa ga asarar rai.